To, gaskiya me yi a cikin saƙo na suna aiko min. To, ya danganta gaskiya kafin ma ince wannan ya danganta. Yanzu misali, idan muna kamar cikin aji malami yana aji, sai irin muke ɗan chatting da mutum. To, gaskiya bana so ya tura min voice, saboda idan nace zan tsaya jin voice za a iya gani nama a anshi wayar. Amma in ya yo mun typing na karanta wayan ta na, na sai dai in mayar masa da reply ba tare da wata matsala. Abunda yake faruwa kenan. Sai kuma, kuma lokacin voice ne gaskiya na fi sosai lokacin da na huta ina zauna a guri. To don sa kamun voice wannan ba matsala bane. Kuma sannan akwai lokacin da za ka ce idan typing za ka yi za ka sha wahala. Shi haɗan buɗa maka littafi. To, haka ne gaskiya. Hmm. To ni kuma gaskiya wannan na musam aiko mani ma chatting text ne. Bana so in turo voice saboda voice yana ɗaukar lokaci kafin yaje saboda bayan nan kuma bashi da daɗin amfani gaskiya. Bash da daren amfani. To waennan hanyoyin gaskiya ina so in chanja, ta chatting dai to, lokacin da ke aikin murya, ina aiki chan ne lokaci ɗaya ba tare da wani karambani ba. To, eh. Lokacin da muke aiki a murya. To, lokacin nan muke aiki a wani aiki gaskiya ba wata matsala ko ina mun. To, lokacin nan muke rubuta. Lokacin da muke rubuta aiki lokaci kala kala ne. Gaskiya, mutum ya samu yanzu iya zuwa ya gani. Zai bar gaskiya to, lokacin da muke rubuta. Lokacin da muke rubuta irin za ka ga muna rubutawa ne muna yi muna ɗan rubuta da wannan, saboda a samu dai abin yayi da daɗin ne. To, eh gaskiya mutane sun fi son typing yawanci. Mutane sun fi son typing saboda shine nan. Wanda ba ruwan ka da takura ba ruwan ka da murɗuwa. Koma menene zakayi shi to, gaskiya wannan lokacin to, irin amma dai yanzu misali yanzu ni kaɗai ne a ɗaki. To ni kaɗai ne gaskiya. Yanzu in ka aiko mun da saƙon voice, to ba ka da matsala zan saurari voice ɗinka cikin kwanciyar hankali. Sana'in dawo maka da amsarka. Amma in dai ya zamana cikin wannan ne cikin chat, suna catin mu lokacin baya yiwa ajin. Baya yiwa toh shi ya sa. Idan mun shirya da kuma dai beta fiye da take so amma sai dai abun ya yi alaƙa. Hmm. Sai dai abun ya yi alaƙa. To gaskiya dai abun da yake faruwa ƙenan. To kai irin wannan lokacin mutum na zama yana ta wasa har kaje guri kazo ka ganshi bai tashi ba hmm. Gaskiya ne. Wasu abubuwan ai kawai sai a hankali ne irin wani zai neme yi irin wannan ɗin kaɗai. Be, be ji. Akwai kuma kowani irin misali yanzu, akwai wanda suke so suji muryan mu to sai a fara voice. Sai a fara voice. Shi voice ɗinnan dayasa dole shi voice ɗinnan dayasa gaskiya dole mutum zai faɗa ma abu ne. Tin dai irin abubuwa dai da dama gaskiya. To sai gasu nan abubuwa da yawa.